Na fi son zama a ƙauye wani lokacin in ban aiki amma in ina aiki da kuma lokacin da ba na hutu ba ina son zaman garin birni saboda na fi jin daɗin rayuwa a nan da a aikina a nan yake. Da kuma wani zubin in naje ƙauye ziyara ne nake zuwa jin daɗin zama saboda ƙauye yana da kyau daganin yayan itace na rayuwar ƙauye da daɗi.

Ina barakawa ƙarfe bakwai na safe, in tashi, shi shirin zuwa wajen aiki ne ko kuma ne shirin su fita kasuwa ko abun ɗin da nake son zuwa ya danganta da abin da zanyi da kuma ranar aiki ne ko kuma ranar, kuma ya danganta da abin da zanyi a rana.

Abun mafi mahimmanci a kasuwanci shine gaskiya da rikon amana. Ya zamana a kasuwancinka kana da gaskiya, kana da rikon amana, sannan kuma ba za ka cuta kowa ba, za ka samu wayanda za su yarda da kai a cikin kasuwancinka. Da duk abin da kake yi ma na rayuwa.

Eh ina shan ruwa mai sanyi musamman lokacin zafi, saboda yana taimaka min sosai wajen walwalan jikina da kuma jin daɗi. Amma lokacin sanyi ina tsoron shan shi saboda mura, da kuma cututtuka da zai iya samu na ciwon sanyi. Amma lokacin zafi za ka ga ina shan shi saboda ina jin daɗin amfani da shi sosai.

Eh kayan marmarin da na fi so shine ayaba. Saboda yana man daɗin ci saboda bai da ƙarfi bai da kuma wahalanci. Za ka ci shi cikin kwanciyar hankali ba tare da shan wahala ba. Wanda ko karamin yaro ne wanda bai da haƙori ka ba shi zai iya ci kuma yana da daɗi sosai.

Eh, ina yin wanka sau biyu a rana. Ina yi kafin in tafi aiki da sassafe, sannan na motsa jikina idan na fito, sannan nayi shirin sa kaya na shirin zuwa aiki ko kuma zuwa makaranta. Da safe kuma nakan yi in na dawo daga wajen aiki kafin in kwanta. Na gama da ayyukan da zan yi na gida sai in ƙara yin wani wanka.

Ina amfani da launin tawada mai ruwan bula saboda ya fi kyau. Shine wanda kowa ya fi amfani da shi sannan kuma baya da bambanta da sauran wanda ba ka saba amfani da shi ba. Yana da daɗin amfani sosai musamman rubutu da farin abu yana fito da shi sosai fiye da ace ja ko baƙi.

Kayan dakin da na fi so shine kayayyaki na wanda suke cikin ɗakina. Ina jin daɗin amfani da su saboda komai daidai da yadda nake so ne. Ba takura ba wahala. Daidai na tsara komai yanda nake buƙata, yan da ba zan je in nema wani abu ba kuma ba za'a zo a nema waje na ko wani shan wahala. Daidai da daidai.

Yanayin da na fi so shi ne yanayin damina saboda lokacin gari yana da daɗin zama da iska mai daɗi. Lokacin ba a sanyi ba kuma a zafi sosai. Garin yana da kyau kaga ko irin ko ina shuka yafuto mai kyau da daɗin zama da yanayi mai kyau cikin kwanciyar hankali. Sannan kuma ƙauyuka ana noma ko wane.

Abin da nake son canzawa a wajen aiki shine yanayin da nake aiki da wayanda ba su saba aiki da ni ba, saboda ba na jin aiki da wanda bai saba ba. Yana bani wahala wajen aiki in fahimtar da shi abin da nake so. Amma hakanan nake kokari nake bi a hankali har ya ɗan saba kaɗan kaɗan.

Eh ina cire takalmi idan nazo dawo daga gida. In na cire takalmi da na dawo daga aiki da shi sai in cire in sawa karamin takalmi mara nauyi wanda zan iya shiga ko ina da shi a cikin gidana saboda ban son ina taka kasa haka kawai da ba takalmi.

Ban gane launin jakar kutana kuɗi ba. Wani launin jakar kutana kuɗi? Ban gane launin jakar kutana kuɗi ba. Wane launin jakar kutana kuɗi? Ban gane yanayin tambayan ba. Jakar kutana kuɗi. Kana nufin wallet na ajiye kuɗi? Ko wani kala to.

Ina amfani da tsintsiya na, me mufa na wanda ake amfani da shi na tsaye saboda bana so in tuƙa lokacin da ina gaji. Amma in na bangajiba, zan iya amfani da kowane kalan tsintsiya wanda zai min abin da nake so. Amma lokacin da na gaji, ina yin amfani da mofane lokacin in nadawo aiki da daddare.

Ina duba kalanda amma ba kullum ba. Ina dai dubawa duk bayan kwana biyu ko uku haka, sai in ringa a ranjin ɗin time din time dina ba sai na mance ba. Wani time ɗin kuma ina da abubuwa busy sosai, ina duba wa time kullum ina sa schedule. Ina da na da yayi sai in ƙara duba, in ƙara cire abin da nake so in cire.

Eh ina ajiye hotuna a wayana da Google Drive dina saboda yafi mun security da tsaro. Ina ajiye shi duk lokacin da nake so ba ban shan wahala. Lokacin da nayi losing access da wayana kuma zan iya dawo da su in yi amfani da su inda nake so. Hakan yana bani sauki sosai ban shan wahala wajen yin sarrafa abubuwan da nake nema.

Eh launin kore ina amfani da labule mai launin kore ina canza shi in yayi datti ko kuma ina son in canza sai mai da mai launin jar. Ya danganta da dai aikin da nake so in yi ba. Ya zama permanent ko wani abu. In kuma ina son in yi amfani na fi son amfani da launin kore.

Idan babu wutar lantarki kome yana tsaya mun. Kome ya tsaya ce zai rasa. Me zan yi? Sai in ta tunanin kunna sola ko kuma kunna janareto wanda zan iya amfani da shi cikin gaggawa. Ba ma dai mu cika rasa wutar lantarki ba. Ko da yaushe muna da wuta amma ko da ta an samu matsala ina da sola da kuma waya na za ta yi. Zan ɗauko a inda da na don ta ɗauki mun wani abu.

Ba na, ba na da fanka a rufin ɗaki. Na fi amfani da AC saboda na fi jin daɗin amfani da shi. Ba ya ba ni wahala, ban san ƙarin fanka kuma ban san iskan shi. Amma in AC ne sai dai in ji sanyi a jiki. Na koyi yadda ya yi daɗi. Ba wani ɓata lokaci da wahala lokacin ɗumi kuma ina son jin ɗumi sai in kunna hita shi ma. Amma ba na amfani da fanka.

Ina magana da abokin ciniki na cikin girmama juna, sannan kuma ina girmama shi, suna kuma suna girmama ni saboda sun yarda da ni, ni ma kuma na yarda da su. Muna girmama juna sosai tsakaninmu. Ba wani ko rashen jituwa ko wani matsala tsakanina da su. Kowa na girmama kowa.